A ganin ku me ya fi muhimmanci a rayuwa? Ah, akwai abubuwa wanda su ne abun mafi, eh, mu'iminci a rayuwa kaman abinci. Idan mutum ya samu yanda zai samu abinci yaci to ai wannan ba damuwa. Inda zai kwana da sutura wanda zai sa a jikin su, inda zai kwana, abincin da zai ci da sutura to wannan su ne abu masu fi mahimmanci a rayuwa. Abinci, abin sha, sutura da kuma wurin kwana.

Yaya lokacin hunturu yake canza rayuwar unguwarku? Eh, hunturu yakan sa wuri ya, ya rufude da ƙura. Idan mutum yana gaban ka, kana tafiya da ƙyar ka gan shi lokacin hunturu. Kuma lokacin sanyi ne wanda mutum ya kamata ya nema, am, kayan mai sanyi mai, wanda zai rufe mai sanyi kamar su jacket. To kuma ya kamata mutum ya san irin kayan da zai sa ba kayan wanda hunturu ko kuwa, eh, ƙura zai sa shi ya yi datti ba. To irin kayan da mutum ya kamata ya sa a lokacin hunturu ke nan. Kuma ya kamata mutum ya nema mai wanda zai dinga shafa a leɓunan sa domin lokacin nan ƙafafun mutum yakan fasa da leɓunan bakin mutum. To ya kamata mutum ya dinga, ah, shafa mai a waɗannan wurare domin kar su faso.